Kana son ɗaukar hotuna? Eh gaskiya ina son ɗaukar hoto amma ba sosai ba. Ba sosai ba gaskiya. Kawai ya danganta da yanayi da lokacin da na tsince kaina. Misali, a san da mutum ya shiya ya kimtsa yayi dressing yadda ya kamata, sannan ya samu guri mai kyau, wurin da yake tsararre, guri mai ado, mai ƙawa to zai iya yin hotuna mana. Zaka iya yin hotuna ko dan ka ajiye su daga baya ka ringa gani kana jin daɗi ko kuma a danka tutturawa masoya wan da suke nesa da kai da abokan arziki.